Ina cin abinci a wurin aikina. Ba ko ina nike tafiya naci abinci ba. Domin a wurin aikin mu ana kawo mana abinci mu ci. Mai gidanmu yana yin abinci ya kawo mana. Kowa da kowa ya ci. Ba tahiya muke wani wurin da ake cin abinci ba. A'a, ba mu zuwa ko ina a wurin aikin mu muke cin abinci.

A'a, ni ba na riƙe riga ga aljihuna a aljihuna domin na kan yi riga daidai da iya tsayi na ba he ta yi yawa ba yadda zan riƙa tattare ta ba. Domin idan ka ga ana sanya ana riƙe riga a aljihu an yi ta tayi tsawo ne, an yi ta tayi tsayi ne. Amma idan bai yi ta tayi tsayi ba, to ba abun da ya dame ka da ita. He dai in ko sanyi ne ya dame ka, ka sa hannuwan ka ga aljihu.

Jarkan kuɗin mu kala biyu ce. Akwai ja, akwai kore kora mai kama da naira ashirin amma ita mai hasken farfari ce. Wannan shi ne yanayin kalar jarkan kuɗin. Akwai ja mai farfari itama a wani gefe daban sai kuma wannan mai kala. Ita kuma na ruwan ciyawa ciyawa.

Gaskiya ina, ina matuƙar jin daɗi da farin ciki ranar biyan albashi. Domin kuwa ranar cewar da zan ji aljihuna ya cika dam da kuɗi. Zan ji rudumus kawai, inyi buƙatuna yadda ya kamata a yadda na tsattsara zan yi. Abin duk da zan saya, zan saya daga nan zuwa lokaci kaza. Kuma wanda ban tsara da shi ba ma, inda akwai yiwuwar kuɗi, zan shigar da shi a cikin tsarin da nake rubuta. Yanayin yadda zan safarar da kuɗin albashi na.

Eh gaskiya nafison nafi zama birni domin nan nike da abin me nike da sana'o'i domin idan ƙauye nike zaune wannan sana'ar da nike bazan yi ta ba da aikin da nike shi bazai yiwu ba sai dai kuma ƙone koma wajen aikin gona amma tabbas ni nafison zaman birni.

Toh shi koke-koke wani kake iya magancewa, wani kuma ba ka isa ka iya magance masa ba. Wanda kaji koke-koken su zaka iya magance masu kakan kira su da abun da ya saura a kuɗinka, ka ɗan ɗauka ka bawa mutum "je kaka sayi abun da ya ɗan dameka ya shiga maka rayuwa" shine. In kuma wanda za a kira shi ayi masa nasiha ne sai ka yi masa nasiha. Lalle ta haka nake magance koke-koken waɗanda suke kokawa ne.

Gaskiya ne nakan daɗe ban canza waya ba, domin sai naga faraga sosai ta kuɗi nayi tanadi nake canzawa. Idan ban samu kuɗi ba, to ai ba lokacin da zanci ma ga lokacin da nake canzawa. Don yanzu haka wannan da take nike yi maka wannan abun da ita wayar nan ta kai shekara ɗaya da rabi a hannu.

Ina haduwa da abokan cinikina ne a wurin da nake harka kasuwanci. Nan suke zuwa su same ni kuma ni ma nan nake zuwa. Idan na zo wasu zantaran suna jirana, wasu kuma nine idan na zo na zauna zan jira su su zo. Tunda ba kowane lokaci ake haduwa a ta harkoki ba, wani jira za ka ga shi mai sammako ne. Yayi sammako ya zo yana jiranka. Wani kuma kai za ka zo ka buɗe kana jiran mai saye yazo sannan zai zo. Wannan ita ce hanyar da muke haduwa da abokanin kasuwanci na.

Lokacin da ruwa yake zuwa, ruwan sama kenan. Zamu nike in samu wuri na fake. Kuma dai inda muke kasuwanci akwai rumfa. Akwai kuma shagon da muke shigar da kayayyakin mu. To duk lokacin da muka ga alaman ruwa zai zo, to za mu kwashe kayan mu sai mu zaman mu a cikin shago. Wannan shine yadda nike lokacin zuwan ruwa.

Ina, ina yanke farce. Duk lokacin da farce ya yi yawa to ina cire shi. Ina cire farce tabbas amma sai ya tohu, ya yi yawa. Sai in kira mai yankan farce sai ya yanke mani ko kuma ni na yanke da kaina idan ban samu mai yankan farce ba.

Ina zuwa wurin aiki a daidai lokacin da aka yanke mana mu zo wurin aiki. Wani lokacin ma zan zo kafin ma lokacin ya cika. Eh, na jira lokacin ya cika sannan a buɗe mu shiga mu ci gaba da ayyukan mu. Wannan shi ne saboda ai idan kana wuce ƙa'idar da aka tsara maka to ba za a ji daɗin aikin da kai ba.

To, indai han na ga matsala ne na kan yi ƙoƙarin duk yadda zan bi in shawo kan al'amarin domin magance matsala in hana ko na hana ta faru ko kuma in ta faru in san yaza a yi, a duba aga miye maganinta, a yi maganinta daga ni har a bukunan aikina sai mutsaya muyi shawara muga menene dalilin da ya sa wannan matsalar ta faru da mu.

To abubuwa da yawa ne suke sa ni yin dariya. Garin Kwari abun da zai nishaɗantar da ni zai iya sa ni nayi dariya. Idan kuma ya zo ya ɓata mana rai to zan iya yin ɓacin rai amma tabbas ina yin dariya sosai idan an yi abun da zan yi dariya. Idan ya zama to an kai abun da zan yi dariya zan dariya in ƙyaƙya ce yadda raina ke so wallahi.

Gaskiya launin idanuwa na farare ne amma da ɗan ja kaɗan a gefensa. Amma dai gaskiya sai kuma baƙi ainihin na gila, eh, na idon da nake gani da shi. Saboda haka amma gefe da gefensa farare ne sai kuma ƙarshe ƙarshen nan gefen idon shine yake, yake da ɗan ja kaɗan. Sakamakon duka makafi ga yanayin mutane suna da irin wannan ɗanjar idon.

Ina sanya hula sosai. Tabbas ina sanya hula, kuma hula kala kala. Akwai ta maganin sanyi, akwai 'yar karama ka tashi kafiya naci, akwai ube. Waɗannan sune irin hulunan da nake sanyawa.

Eh mai wurin da muke yana iya, yana iya raba wurin da muke a yanar gizo-gizo. Domin talla albarkatun kasuwancin sa na kayayyakin da yake sayarwa. Tabbas wannan haka yake mai wurin mu yana iya rabawa a yanar gizo.

Ina magance damuwa da haƙuri ne. Domin duk abin da zaka yi ka sanya haƙuri a cikin zuciyarka. Idan baka da haƙuri babu inda zaka iya zuwa a rayuwarka. Ko da yaushe cikin damuwa za ka tsaya. Saboda haka ni ko damuwa ta zo nakan yi haƙuri in danna zuciya ta. In ba zuciya ta shawara, kada na sake na ɗauki wannan damuwar domin kada na tsaya.

Tabbas ina bin aiki a hankali, tamfar yadda ba zai cutar mani da rayuwa ba. Saboda haka zan iya daidaita ba tare da na ƙwari kaina ba kuma ba tare da na cutar da wanda nake ƙarƙashinsa ba. Wannan shine yadda nike tafiyar da aiki, daidai da yanayin yadda Allah ya yassare mani rayuwa ta.

Eh, duk wanda ya je neman wani abu wanda babu shi sosai, dole sai an yi layi. Ai zai yi haƙuri da ya bi layi domin ya samu. Saboda idan bai bi layin ba kuma, ai ba zai samu ba. Tunda wurin layi ake yi, dole idan ka zo sai ka bi layi domin ka samu abin da kake so.

Eh tabbas ina iya tsallen igiya. Ina jefawa, ina tsallakewa, ina jefawa, ina tsallakewa. To aidai da yake yanzu, duba da yanayin yadda shekaru sun fara ja, ba zan iya jurewa na yi da yawa ba. Amma tabbas ina iya tsallen igiya. Tsalle ba? Ina jefata ina tsallakewa. In wurga ta yanta ina tsallake, in wurga ta zagayo ta baya ina tsallake. Ina iya irin wannan tsallen da can nayi. Har yanzu ma ɗinnan da nike zan iya yi, sai dai ba zan yi da yawa ba.

Eh lallai ina shan madara, ina shan ta a shayi kuma ina shan ta hakanan, ba tare da wani abu ba. Wannan shine amsa. Ina shan madara, da ta ruwa, da ta gari, ko wadda ake ɗan ɗura ta a leda. Duka ina shan su.

Na iya ɗaura, na iya ƙulli mana. Tabbas ni ina iya yin ƙulli. Dan idan zan ɗau kaya ko a babur ko a wani abu, zan ɗaura danƙo domin in ja in ƙulle wannan kayan tamau in ɗaure shi. Domin har naje inda zanje ba zai faɗi ba kuma ba zan samu matsala.

Eh, masu gidajenmu suna sayan kaya a yanar gizo, kama mota ko babur ko waya za su tura a kawo masu ta yanar gizo gizo. Saboda haka amma ni bana sayayya ta yanar gizo gizo, domin bani da wadatar kuɗin da zan iya yin sayayya ta yanar gizo gizo. Amma tabbas muna zaune da masu yi.

Eh ina raba ayyuka ga wasu. Domin ana yin siyayya ko buhun masara ko shinkafa ko wani abu, na kira mai babur ko mai kura ya ɗauka ya je ya kai gidan wanda ya saya. Saboda haka ina raba ayuka a wajen wasu.

Tabbas na taɓa jagorantar mutane mana sosai. Ina jagorantar mutane zuwa wurin wani aiki ko wani abu na alheri wanda za a yi. Sai in jagoranci mutane in yi gaba ko in tasa su gaba mu tafi a matsayina na jagora.

Ina son ɗaukar hotuna mana. Domin ina yin hotuna ko akan wannan wayan tawa ina da hotuna. Kuma da can ma na kan yi hotuna kala kala kuma ko a yanzu na kan ɗauki hoto. Ina kwana? Ina kwana?

Muna samun ƙwarin gwiwa sosai a wajen aikin mu musamman mutane idan muka ji suna yabon mu a yanayin yadda muke tafiyar da harkokin mu, mukan ƙara samun ƙwarin gwiwa sosai musamman wajen saye da sayarwa mu mu da yake harkar mu saye da sayarwa ne, to muka ji daɗi sosai mu ƙara ƙwarin gwiwa.

Muna ajiye kwafin bayanai mana. Duk abun da aka sayar ai akwai inda ake rubuta, a rubuta an sayar da kaza akan kuɗi kaza. Donin gudan samun matsala ko da wani lokaci akan zo za a biya a duba a gani. Rana kaza ga watan kaza an sayar da abu kaza akan kuɗi nera kaza.

Ina amfani da waya tabbas, karaama matashiya ba irin babba ba can ainun mai babban kai. Amma dai waya ta dai matsakaiciya ce mai matsakaicin kuɗi. Dan kuwa kuɗin ta bai yi yawa ba hakan ke lallaɓawa ina amfani da ita.

Eh gaskiya ina ɗinki amma ni yanka wa ake a ajiye na ɗinka. Yanka wa ake a ajiye na ɗinka. Idan aka yanka aka ajiye nakan ɗinka. Ma'ana dai ko yanike yi ba wai gwani ne ba ni. Amma in an yanka an ajiye tabbas zan iya ɗinka wa.

To, in ta kama ai shi wannan yi akeyi, mutum sai ya aiki bayan lokacin da aka ɗauke shi sai ya ƙara yin wani. Saboda domin idan ana da buƙatar gamawa za a yi wani aiki ne da ake so lokacin an ga ba a so ya kwana. To, saika daure sai a ƙara domin a ƙara ma kuɗin da za a biya ka. Amma in dai ba wannan baya za a yi ka zo ka yi aiki bayan kun yi aiki kun tashi a zo ayi aiki. Ana yi fa. Tabbas ko ni zan iya yi ina kuma yi ma in ya samu.

Yadda nake na tafi zuwa wurare ina zuwa tasha ne na hau mota zuwa garin da zani musamman ma in ya haɗa da wata jiha ko wani local government mai nisa. In kuma kusa ne ina hawa babur in je don sada zumunci ko don sayan wani abu. Wannan shine hanyar da nake bi wurin zuwa wurare.

Ina kallon taurari da daddare ma na musamman ma ace da duhu, dan farin wata yana rage masa haske. Amma in farin wata ya yi kasa ya yi nisa to ay da yamma ma ta fara yi kafin dare yayi sosai kana ganin taurari sama gasunan kala kala. Kala kala taurarin wata tana wawawal wawawal wata kuma gatanan hak kawai.

Haƙiƙa, gaskiya ne wannan. Ina son tufafi na auduga kuma ina sonsa miki. Tabbas ina son waɗannan biyun amma gaskiya tufafi na auduga ya fi daɗi a kan wancan. Tabbas ni dai ina son tufafi na auduga.

Ina iya rubutu da sauri amma irin abun da na san zan rubuta na harshen Hausa zan iya rubuta shi da sauri. Dan da nan na rubuta ne da sauri na gama ko kuma kamar wani rubutu na jami'a da sauransu shima zan iya yi da sauri nayi na gama.

Aikin da nike yi kullum ina yi masa cefane, ina ja masa ruwa domin mu iyalen mu ba sa yawo. Matan bazwa nan nakan ɗebo ruwa na jeno masu cefane tunda akwai kayan abinci in ba su kafe sannan kuma na jeno tayin huɓoɗina na gaba na.

Hakika ina cin citta a abinci domin ana dafa shayi da ita. Ma mu sha da tafarnuwa da sauran wasu kayayyakin haɗin shayi. Amma tabbas a wajen abinci wurin miya, mu kan zu ba. Daka citta da kanamfari da tafarnuwa du a zuba a wurin abincin domin cin waɗannan abubuwan guda biyu shi kangin kanshi mu agargajiyan ce magani ne.

Ba na amfani da kunnen waya. Ba na amfani da shi. A haka ni ke son, ni ke kira da ita in ƙara kunne na jikin sifikan ta. Amma wandan abun da ake sawa a kunne a ajiye waya ba na amfani da shi. Gaskiya ba na amfani da shi. Ni ko in ƙara in yi magana ta in na gama in kashe. Yawwa shi ne.

Toya za ayi ai waɗannan abu biyun ba, a ra basu da kofi da shayi duka dole sai an haɗa biyu ake amfani dasu. Dukanninsu ina su? Don a kofin zan zuba shayi. Saboda haka ina son shayi da kofi.

Ai ina abubuwa da yawa na nishaɗi sosai, musamman ma ni da abokanaina a magance ma muna magana ta nishaɗi wadda za ta nishaɗantar da kai. Haka kuma ko da a gidana ne a cikin firarmu ta gida ma muna maganganu wanda za su nishaɗantar da mu. Mutum ya ji yana ta nishaɗi, yana dariya, yana walwala.

Da yamma kafin na kwanta, nakan je gida na yi shirye-shirye na yi wanka. Idan na yi wanka, na ci abinci in saka kayayyaki na na yi ado. Na zauna gefe guda ina hira.

To wurin aiki ne wurin aiki ka kira ba wurin hutawa. Wurin hutawa daban, wurin aiki daban. Shi hutun wurin aiki sai dai abinda akeyi an ɗan saurara ka ɗan samu sauki. Amma ba magana wai ka huta ba. In ka fito aiki ai ka fito aiki ba maganan wani wurin hutawa. Wurin hutawa sai dai in ka koma gida.

Ina shirya ayyukana ɗaya bayan ɗaya, da duk wadda na zo kansa zan iya ba wa mai saye. Domin zan jeranta dukkan wani abu da na ga anfi saye in kawo shi kusa da ni, wadda kuma ba da sosai ake neman sa ba. In nisanta kaina da shi, saboda kada na zo wajen ba da wadda ake so ya zama sai na sake bincike-bincike.

Abokan cinikina ina tausasa masu magana, ina yi masu magana mai daɗi sosai, ta girmamawa da ta karramawa. Domin babu daɗi abokin siyayya ya zo ka zo ka ne mai hayaniya ko ka ne mai ƙara.

Ai dole ma Najeriya ka kulle ƙofar gidanka kaji ko ƙofar shagonka. In kuwa ka ki kullewa za ka ga aiki. Amma ni ƙwarai nake kullewa, kwaɗina ma nake sa in kulle ƙofar shagon da muke aiki. Haka gidana da kwaɗo.

Ina shan ruwa kamar leda biyar ko kuma in ce kwatankwacin kofi, kofin da muke diban ruwa ko moɗa dai da Hausa moɗa da muke diban ruwa zan iya shan moɗa biyar ko shida awuni yauwa.

Muryata idan na so ina iya yi da ƙarfi in kuma na so ina iya yi a hankali. Saboda haka murya wannan daga mutum ne yawwa, duk yadda ya so ya launa harshensa to zai iya launa wa. Ko ya faɗa da ƙarfi ko kuma ya faɗa a hankali.

Gaskiya shi ɗan Najeriya dai ko ba a ce ya ƙarfafa ma kansa baya ba dole ya ƙarfafa kansa. Domin yanayin da ake ciki a Najeriya ya kai yanayin yadda dole sai ka ƙarfafa ma kanka. Ba wai sai wani ya zo yana ƙarfafa maka bayan ka ba. A'a, da kan ka ma in dai ka samu yadda za ka yi, za ka ƙarfafa kanka da kan ka. Domin in dai ka samu ɗan tudun dafawa, dole ka dage ka zage dantsen ka. Ka nemi abin da za ka kare mutuncin ka.

Eh ina karanta jarida ta Hausa, tabbas. Indai na ganta zan iya saya na karanta ko kuma na ji wani labari wanda nake so in gani da ido na. To aka ce ga wani gidan jarida da wa ya wallafa labarin to ina iya neman jaridai don in saya in gani da ido na.

Eh, ai nisa hannuna kawai dangwala nake. Ba wani abu da nake rubuta, kawai dangwala nake da hannuna shine sa hannuna. Na ce bana son magana kowa.

Ina iya busar tsaki mana. Da na samu fai-fai na sai in bushe shi, in fidda mai laushin, in fidda wanda ya zama ɓarzajjen tsakin. Shine kawai. Ai busar tsaki ba wani abu bane mai wuya. Ko da kwano ma ba sai da fai-fai ba sai ka yi.

Gaskiya babban nasara mu kwanciyar hankali da zama lafiya. Babu wanda ya taɓa kokawa da wani mai gidanmu bai koka da mu ba, mu kuma ba mu koka da shi ba a wajen aiki. Mu shine nake ganin mun samu babban nasara kuma wurin mu na cigaba gaskiya, yana cigaba sosai. Saboda haka mu shine babban nasaran mu.